Ku gaya mana wurin wa kuka koyi dafa abinci? Eh mun koyi dafa abinci ne a wurin iyayen mu, saboda idan suna yi za a ce ɗauko mun magi, ɗauko mun gishiri, ɗauko mun kaza, ɗauko mun taru, yanka mun albasa to haka da haka kullum muna gani. Eh, farko na fara dafa shinkafa da wake da mai da yaji, eh kuma mutane sun ji daɗin shi sun ce na yi ƙoƙari.

Ina kake ajiye hoton wayarka? Eh, ina aje hoton wayana a cikin gallery, amma kuma wanda nake son shi sosai, wanda nake so bana son ya ɓace. Ina ajiye shi ne a cikin Facebook saboda shi ko da ka canza waya, ko da wayarka ta ɓace ko ma an ɗauke ne, zaka iya in ka dawo da akawunt ɗinka ka ga hotunayen ka.

Yaro kowa ne, me kuke gani game da al'adar tarbiyar yara tare? Eh, yaro ba sai kai ka haife shi yake yaronka ba. In ka ga ya yi abu ba daidai ba, za ka tsawata mashi ba ma sai maman shi ko baban shi sun sani ba, saboda shi yaro ɗa na kowa ne.

Yaya kuke kwantar da hankalinku idan al'amura suka matsa? Eh, idan al'amura suka matsa, mukanyi tasbihi, mu nemi sassauci wurin Ubangiji, saimu nemi shawaran abokan zama. Sannan kuma mu kanyi sallah, muyi karatun Alkur'ani saboda ya taimaka mana musamu sanyin zuciya.

Ku bayyana yadda mutum yake koyar sana'a a wurin gwani. Yadda mutum yake koyar sana'a a wurin gwani, zai ta haƙuri yana kallo kawai zai ringa koya ne ba tare da ana biyan shi ba. Zai iya ɗaukan shekara ɗaya, wata shida, shekara biyu, uku, ya danganta dai da kalan aikin da mutum ya je koyo.